Rubutun ka yana da kyau? Wannan alamun tambaya ne, question mark. Rubutun ka yana da kyau? Kamar ana tambaya wani mutum shi rubutu ne na da kyau ko beda, ya iya rubutu.

Menene abin da ake yi don nishaɗi? To abubuwan da ake yi don nishaɗi suna da yawwa kamar wasa, games ke nan, kamar kallo, kamar jogging ko kuma, music sauraron waƙoƙi da sauran su. Waɗannan duk abubuwa ne da ke sa mutum nishaɗi.

Yaushe kake kwana kullum? Eh, kowa ya bambanta da lokacin da ke kwana. Wasu suna kwanciya ƙarfe takwas, wasu tara, wasu sai goma, wasu ma sukan raba dare.

Sau nawa kake tsarkake gidanka? Sau nawa kake tsarkake gidanka? Da yawa gidaje safe da maraice, safe da maraice naka gyara gidana kuma mafi yawan gidaje haka ake yi safe da maraice, a share, a yi mopping.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? To ba ni dai a gida nake aiki banda wani ofis wurin aiki da nake aiki.

Eh, waya ta tana ajiye abubuwa tun ta shekara biyu tana aje min fina-finan da na ka downloading da voice da duk wasu photo na da abubuwan da na ɗauko.

Eh ina zuwa da yawa da ƙafa ko mota.

Eh, zama kan gwiwa ana yi ne koni ina yi sai dai kawai bai da daɗi. Ba zama na da ji ganga jiki ka iya jurewa ba, bai da daɗi. Yana saurin sa mutum ya gajiya. Mutum zai gaji in yana zama sama gwiwoyi ne. Amma zama daidai shi ba zai sa mutum ya ji ya gaji ba shi ya sa ya hi daɗi. A zauna kan cin ypyin ka ba kan gwiwoyi ba. Zama a kan gwiwa sam bai da, baya ɗaukan mintuna.